Eh nakan kallo taurari da daddare amma ba ko da yaushe ba ne. Wasu lokutan ne ba ko da yaushe ba ne gaskiya. Sai duk ranan da na gan cewa ko ina na ya hasko akwai wata, ranan nake kallo.

Yanda nake yanke shawara wajen aiki shine idan na duba in zan yi wani abu misali yanzu, sai na duba wannan abun da zan yi ya zai shafe izinin mutane? Wai ba za ba shi shafe su ba. Wannan abun alkairi zai kawo ne ko ba alkai zai kawo ba? Zai kawo cigaba ne ko ba zai kawo cigaba ba haka nake yi.

Ba na iya kunna wuta sosai. Wai wannan tambaya ne very simple. Na iya kunna wuta sosai. Ko wani kalan wuta na iya kunna. Ba yau nake kunna wutan gas, wutan, wutan NEPA, dukansu na iya kunna. Na saba da su. Ba yau nake kunna, na dade wa.

Yanda nake jira layi idan na zo zan tambaya cewa wanene na ƙarshen layi. Sai na tsaya a baya, haka nake jira, bana hawa kan layi. Muna bi ne. In akace a yi layi, a yi stret line haka nake bi. Su bana san na kamawa wasu layi.

Abubuwan da nake ci a wajen aiki suna da yawa. Ina cin shinkafa, ina cin abu kamar su biscuits, lemu, yoghurt da dukkansu ina ci da cincin ma da loka-loka abuwa da dukkansu ina ci. Duk abinda na samu ne kuma idan abun dama da yake affecting idan ina da kuɗi ne nake siya abin abun.

Siyalokutan da na fi cin abinci da ɗin dare daga ƙarfe bakwai ne zuwa tsakani tara haka ne. Shine lokacin da na yawan cin abincin dare. Amma wasu lokutan idan ina wani aiki ko ban samu lokaci ba ko na da wani wadi ban dawo da wuri ba, na kan ci ma wani ƙarfe goma. Amma ina so in dinga cin abinci da sauri saboda daga yin latti saboda in samu yi bacci da wuri.

Eh, eh, mutane kullum amma en zan fita wajan aiki na ke sa, sai na sa mata sai kuma na sa kayan aiki na, amma ba ko da yaushe bane sau da wasu lokutan ma na kan manta amma in ba manta ba na kan sa.

Gaskiya yadda na ke gaishe da mutane na kam fara nai da sallama sai na gaishe su da yare, wanda na sanshi ɗin yaren su, wanda ina kuma hausa na gaishe su sai na ce misali yanzu sai na ce ina kwana ko ince good morning haka na kai.

Eh ina iya jefa dutse nesa saboda ni ina da dogon hannu kuma ina da ƙarfin hannu. Sanoda haka ina iya jefa wa sosai ma fiye da da yawan mutane ma.

Gaskiya irin takalman wanda nafi so shine wanda ake kiransa da palm skipper saboda su suna da sauƙin isa wa kumasu ba su da nauyi. Irin su nafi sa da yawan taken wa na haku masu ke gaskiya ne ba na so abinda zai zo ya dinga takura mawaƙafa.

Eh na iya duba nambar QR. Na san apps da ya ma da ake amfani da su wajen duba QR. Ina da scanner a kan waya na sai kuma akwai Google scanner nama manta sunan shj. Shi ma ana amfani da shi wajen duba QR. Na iya dubawa sosai.

Jiya da nake jarragurantan mutane, shine nakan fara ganewa su ko wane yatsunsu ya suke insa details game da rayuwarsu da mutanen da suke gidansu daga cikin kuma duk abin da za su nakan gan tambayar sharun su ya suke gani game da wani abin da za su yi kafin yin abun.

Gaskiya ni abun da na fi ganin kamar shi ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine abokin da ba zai cinye amana, ba zai ci amanan ka ba, wanda ko da yaushe, kasan dai shi ba zai je ya dunga wani magana mara kyau a bayanka ba, kuma abokin da za ka iya yarda da shi in kuma kana da matsala ka mai magana ya taimaka ma shi ne dai mafi muhimmanci.

A'a ni gaskiya ba na rubuta rahoton tun dani ba idan jarida bane amma na kan rubuta dai na unguwa kaɗai idan ana taro. Na kan rubuta rahoton cewa ga abun da aka yi a taro.

Ina gaskiya kowacce rana tana da kyau, inda wani teka ran da tafi kyau. Amma ran da na hira da ni, na fi so shi ne ranar babban sallah na sallar gulabin. Shi ne ran da na fi so saboda muna hadu da mutane daban daban mutanen da aka jima ba, a hadu ba.

Gaskiya wajen aiki na babban waje ne, saboda makaranta ne kuma yana da ɗalibai da yawa. Babban waje ne sosai ma kuma ma'aikatan ma suna dayawa sun kai wajensu sun kusan ɗari dai ma'aikatan da suke a wajen.

Gaskiya a da nakan yi hakan kullum. Ina motsa jiki, ina exercise da yawa amma kwana biyun nan dai saboda bana yi shi kamar da amma ina tunanin kuma dinga yi saboda abun yana da matukar muhimmanci.

Eh, nakan biyan kuɗin ta waya da yawa Kuɗaɗen ma in abin da ya shafi biyan siyan kati, biyan kuɗin, biyan kuɗin NEPA kuma biyan kuɗin GoTV abin kallo kenan dukansu nabkan biyan shi ta waya.

Gaskiya, dayawan abincin da na fi ci shine da cokali. Ki dinga zo min wasu kadan ƙananun abinci a cikin wanda da hannuna na ke ci, amma dayawan abincin dai mafi yawansu dai da cokali ne.

Gaskiya bani da dabban gida, a da ne muke da shi a gida. Muna da kare a gida amma yanzu ba ko wanne. Sau da kiwon dabba ba ƙarami aiki ba ne, yana da matuƙar wahala. Sau da sai ka rinƙa ciyar da su da saura abubuwa dai.

A'a banda katin kasuwanci, tun da ni ba dan kasuwa bane. Da dai ni dan kasuwa ne yau wa na da katin amma tun da ni bana kasuwanci gaskiya banda katin. Amma kila nan gaba in na shiga kasuwanci zan iya neman katin.

A'a, ni daukan hotuna fa sai wasu lokutan ba koyaushe nake daukan hotuna ba ne, sai dai idan ana wani biki ko wani abu sai na don dauki hotuna saboda ni ban saba da daukan hoto ba. A gani a ganina hoto baya mun kyau, abin da ya sa ban da, ban jin da ɗin ɗaukan hotuna wasu ka.

Gaskiya yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine akwai ayyukan da idan na zan komai dai na tsara mai lokacin shi. In lokacin aiki ya yi, zan yi aiki. In abun rayuwa ne, inda ya shafi iyali da sauran mutanen na gida, zan saya yin aikin. Gaskiya bana hada su waskar, amma waskan da yayi ya kama nakan hada aikin na gida da rayuwa.

Lokacin da nafi fanka wa da yawan lokutan tsakanin karfe uku ne zuwa karfe biyar. Duk da yake wasu lokutan gaskiya nakan wuce hakan idan na gaji ko, ko sanya kaɗai ko banda lafiya, abin da ya kasani nake wuce lokacin haka. Amma dai karfe uku zuwa gari nakan tashi.

Gaskiya ni in dakin da na fi so yana yin dakin shine dakin da ba kayayyaki da yawa kuma akwai abubuwan da ke nuna su, fulawowi da abubuwan nature haka dai. Irin dakin na fi so shine.

Gaskiya ni ba za a ce ina wasa a waje ba tunda ni ba karamin yaro bane. Amma yin wasan da na fi yi a waje shine wasan da nida abokan aikina zamu yi don dinga magana game da banza da yakali game da yayi ko muce wannan yayi wannan ko wannan bai yi wannan ba. Abubuwan da muke yake.

Ni gaskiya bamu da wajen kallan fim a nan wajen da muke zama. Amma ina tunanin nan gaba in na samu lokaci, zan iya ta yin tafiya kan inje wani waje in kalla fim na dawo. Saboda naji abun yana da daɗi isosai.

Gaskiya lokacin da nake yin wanka ya danganta. Idan zan je wajen aiki nakan yi wanka da safe wajen tsakanin karfe shida zuwa takwas haka na yi wanka. Amma ba zan wajen aiki ba yana kai rana. Wasu kamar ya kai dare ban yi wanka ba haka nake yi.

Gaskiya apps da na fi amfani dasu sosai a waya shine app ɗin da ya shafi WhatsApp, Facebook da Twitter. Su nafi hawa kullum nakan hawan su sau da yawa ma gaskiya in duba su. Kuma akwai browser da nakan hawa in ɗan duba shafin intanet, gan to me ake ciki, me yake faruwa a duniya. Kuma email, nema nakan shiga email.

Gaskiya bana zuwa aiki lokaci da ya kamata. Nakan yin latti amma ina zaune ja, saboda abu ne wanda da bai da kyau. Ya kamata aje aiki da mutum zai dinga yi, ya dinga zuwa lokaci saboda ya fi yafi. Idan ka je aiki a lokaci, za ka yi abubunka a cikin natsuwa da hankali ba ka yiwa plan, ka yi wasu abu ma nan gaba. Amma za ka yi nan gaba.

Gaskiya yanda na fi tafiya zuwa wurare sanda shine nakan awa abin awa tun da ni banda abin awa na kai na. Nakan biya kuɗi zai a kai ne. Akwai abin da ake kira keke napep a wajen mu. Shi nakan awa sai a kai ni wajen da za ni.

Eh, nakan cin tafarnuwa amma dukdayake ni baya mun ne saboda warin shi ne damuna yake. Kuma na san idan na sha shi yana, in na tafiya na san wasu mutane za su jinka jin shi. Abunda yasa gaskiya in zan ma sha shi ina shan shi lokacin da kafin infitana san daidaye yanda warin shi ya ri gaya ta fi.

Eh gaskiya ina lulluɓe wa bargo musamman na yanzu da akwai sanyi. Gaskiya in zan shiga bargo na kan lulluɓe haka dai, saboda sanyi don samu garkuwa, in samu sauƙin sanyi.

Gaskiya yanda nake ba da ra'ayi na a wajen aiki shine, sai in dan dauke permission, in dauke wannan, in dauke izini cewa zan yi magana. In nayi magana kuma zan yi maganan yanda su sauran mutane za su gane kuma za su gan muhimmancin maganan da na yi kuma za su iya daukan shawaran. Amma ba wai inyi maganan yanda zan nuna cewa ni nawa ra'ayin ne yafi.

Ai, wajen da nake ajiye hotunan wayana shine a gallary. Duk da yake akwai wasu hotunan da nake saka su a waje daban daban musamman ma wanda suka fi mun mahimmanci. Wasu ma har ɓoye wa nake saboda naga sun fi mun mahimmanci a kan rugawan hotunan.

Gaskiya abinda nake ji ranan biyan albashi, nakan ji matuƙan murna saboda na samu hanyar da zan biya wasu buƙatu da ko idan mun min haka dai. Dadi nake ji sosai duk lokacin da za a biya albashi.

Ina shan madara sosai sosai ma, saboda wasu karan ma hakanan kawai madaran zalla shi kaɗai zan iya shan shi. Ko inshashi da a cikin tea da koko da sauran abubuwa haka dai nakan sha madara sosai ma. Da alkama ma nakan sa madara cikin in shashi.

Gaskiya tun da a ni ba mai cika shan ice cream bane, amma dai ice cream da na fi so sha shi ne akwai Rufaida da su ne dai ice cream da na fi cin sa. Na su ya fi na kowanne daɗi ne kuma ana iya samun su a ko ina. Amma ni ba wanda mai shan ice cream bane sosai.

Ni a gaskiya ni bama wanda yake zuwa gidan abincin cin abinci bane gaskiya. Saboda ni na fi son abincin ma da aka dafa, saboda haka banda ma takaitaccen wurin da zance na fi so. Amma dai akwai inda kamar na taɓa zuwa sau daya ko sau biyu wajen zuwa gidan abinci amma ba wai nakan zuwa bane.

Eh ma suna da daɗi sosai inda idan mutum ya zauna ma sai mutum ya ɗan ji duka stress duka gajiya ma ya fita daga jikinka. Ma suna da daɗin zama sosai amma wasu kan kuma idan mutum yana so ya yi aiki ba zai samu yayi su akan su ba.

Gaskiya abin da na fitunawa daga yaro lokacin da nake yaro shine lokacin da nake Parkon Primary School, waɗanda na san abin juda abokaina kuma na san lokacin ya fi yin judadi, abubuwan da muke yi, wasanmu da muke yi a wajen daban.

Ni ba meyin kasuwancin bane, saboda haka ba zan ma yi iya cewa ko ina yin ciniki a kasuwa ko bana yi. Amma dai abubuwan kasuwanci na taɓa sani na taɓa yi, gaskiya ba laifi nakan yi ciniki.

Gaskiya abinda nafi so shine zama, duk da yake ma zama idan muke dinga zama, yakan ba shi matsala a jiki. Saboda haka mutum ya dinga dan tsayuwa amma zaman dai yafi yawa. Mutum ya dan tsa-- ya dan tsaya tsaye sai kuma yayi zama, hakan ne amma zaman yafi yawa.

Eh muna amfani da ruwan rijiya amma kwana biyun nan gaskiya mun samu matsala saboda ruwan rijiyan datti ya shiga ciki, dattin wurin kashi ya shiga ciki, ga abun da ya sa mun de na amfani da shi kenan. Yanzu sai mu je mu haƙa wani.

Gaskia ni yanda na fi son in dafa kwai shine idan aka soya shi. Duk da dai idan aka soya shi ma ni akwai abubuwan da bana so a dinga sawa a ciki. Nakan fi soma a soya shi zalla kawai hakan nan ba sa kome ba, ba sa kome da kome.

Gaskiya aikin gidan da nake yi ba zan iya cewa gawanda, amma wasu lokutan gaskiya ina yin ayyukan daban-daban kamar share wadadai ko ɗiban ruwa haka dai, ko wanke kwanuka. Shi yana cikin aikin da nake yi kullum ba amma ba ko da yaushe bane.

Gaskiya teburinmu a wajen aiki yana da girma sosai kuma yana da faɗi. Mutum zai iya dogara abubuwa da yawa ma sau akan shi sau da yawa. Gaskiya teburin yana da kyau kuma yana da ƙwari sosai irin teburmu ƙenan.

Eh wayana yana daidaita haske da kanta amma ni duk da yake ban cika son dinga sashi ba ni saboda wasu lokutan ba wai in na shiga wani waje ba wai ina son shi ya nuna hasken yazo sosai bane amma dai wayana yana da abun haske da kanta, daidaita haske da.

Gaskiya bikin da na fi so shine na daurin aure. Didda yake ni ba wanda yake cika zuwa daurin aure bane amma shi na fi so saboda wajen ake maganganun masu muhimmanci da yawa a ba da shawarwari, haka dai shawarwari masu muhimmanci wanda zai taimaka wa mutum a rayuwar shi.

A'a ni ba na shan magani kullum saboda lafiya na kallo. Da ma wasu lokutan ne da idan na dan sukamu da cutar malaria shine nake shan magani magani. Amma ina gama sha na kan daina. Ni ba wanda yake shan magani kullum.

Eh gaskiya ba na son ɗaki na yayi haske. Idan yayi haske, idan zan samu hasken ba haske mai iya ba ne wanda zai zo ya dinga shafa ni da hana ni. Gaskiya ba na son ɗakina yayi haske. Idan yayi haske, ɗan kaɗan haka ne haka ya afe min.

Gaskiya abin da nake son in canza a wajen aiki shine yanayin da ake wasu abubuwa a wajen aiki, kamar abincin da ake ba ma yara ni bana so na canza shi. Amma wasu abubuwa dai ta, ma dai akwai abubuwan daida nake so na dinga canza wa, yanda ake kula da malamai ma ni bana so na canza.

A'a alkalami yafi. Indai rubutu ne mutum zai yi ai gara yayi amfani da alkalami. Amma indai zane ne pencil yafi kome saboda shi mutum zai iya gogewa ƙo ya yi saboda hakan amfani da ƙawun yacin zai na danganta da wane yanayi ne.

Gaskiya, irin tsintsiyan da nake amfani da shi shine wanda yake da ƙarfi, wanda baya saurin samun matsala. Amma duk da yake shi bai kai dayan ciyawa ne, shi bai kai dayan lasting ba. Dayan bai kai shi lasting ba, amma wannan yafi ƙarfi. Amma shi dayan yafi shi share abu.

Ni ban ma ɗa madubi ne, ko a gidanma ba ma san ina aka ajiye madubin ba. Saboda haka ni ba ma wanda yake kallon madubi ba ne, amma ina son in canza wannan da biyan. Saboda yana da kyau mutum ya dinga kallon madubi, in zai fita wasu wajen kar yagan akwai datti a fuskan shi da bai ma sani ba, ko akwai bai jara gashin shi yanda ya kamata ba.

Eh, na kan saya kaya daga yanar gizo sosai ma, saboda yanzu ma wayan da nake amfani da shi daga yanar gizo ne na siya shi, amma kwana biyu nan dai na daina siye siye akan yanar gizo saboda ban da katin da ake amfani da shi.

Ni busa saki ma babu wanda mana ke so ba. Sai dai ni abu nake gani kamar rashin girmama na ne. Mamza daga busa saki bai da kyau gaskiya. Ni babu wanda yana ke so ba.

Gaskiya abun da nake yi lokacin dana kamu da mura, program da nake yi, nakan sha abubuwa masu zafi, misali kaman ginger na shayi nake sha. Sai kuma na biyu ma nakan sa abu don rufe hanci na saboda kar abin ya dinga yi, kar abin ya zama fiye da haka.

Gaskiya abin da na fi yi lokacin da ruwa na yake zuwa shine farkon habu zan taya duba ko ina da ko ina in gani fa wadon da ruwa zai iya shiga na biyu kuma na kan yi addu'a tun da yawanci a tunga ruwa lokacin ruwa.

Abun na farkon da nake yi in na shiga ofis shine nakan sa sunana a rajistan makaranta cewa ga san da na ga lokacin da na zo. Shine abun na farkon da nake yi, sai kuma in gaishe daga ragowan mutane, sai kuma in duba mezan koyar da yara kafin shiga aji.

Gaskiya, kudin lantarki da muke biya watan bai da sada dubu hudu muke bayarwa a dama bai kai haka ba. Yanzu ne ma aka dsn ƙara ma abanku kuɗi. Kudin da muke ba da abai da yawancin.

Gaskiya ba de lokacin da nake kwana amma dai zan yi dan bada lokacin kamar range ne na lokacin da nake kwana. Dayawan lokutan da nakan kwana tsakanin karfe tara zuwa sha biyu lokutan da na fi so, amma da yawa da mafi yawa ciki shine wajen goma ko sha daya lokacin da na fi kwana.

Bokitan da muke da su a gida suna da yawa sosai. Musamman za su iya kaiwa bokitan za su iya kaiwa sha wani abun mu sanance sha huɗu ko sha biyar haka ne suna daidai yawa ciki kuma muna da irin-irin su daban-daban. Hakowan da muke amfani da jirgin ya bayi.

Shagon da na fi zuwa akwai shagon aboki na da yake sayar da kayan provision, shi na fi zuwa saboda wajan idan na saya abu sai mu dan yi magana kaɗan mu dan yi fira, wajan na fi zuwa gaskiya.

A ni gaskiya bana ban ban himma da lokacin kallon inuwa na. A titi wasu lokutan da ina don kalle shi in gani amma a da ne wancan. Gani to na kara sayi ko ya fi ni sayi ko ba fi ni sayi ba.

Yanda nake mangancen damuwa wajen aiki shine, sai in fara zuwa in gaya ma wanda dai na san sha gabanin cewa to ga matsalan da nake fuskantar. Wasu suna da shawaran da za su bani ko kuma in gaya ma abokina wajen aiki na to ga abin da nake saboda yabon shagon ko ne a fusai na don jin sauƙi. Kuma na san cewa komai ba lokaci ne.

Eh normally ni a da dei ko yanzu ma bana jin tsoron kwari. Amma dai wasu lokutan indai wanda na san zai chutar da ni ne, na kan ji tsoron shi. Bana bari ya zo kusa da ni sai na kashe shi.

Gaskiya wajen da na fi ciyar da hutu shine a gida, sai dai kuma idan ina da wasu aikin da zan yayyi a gefe shine dai wajen da na fi son ciyar da hutu. Saboda ni bawai wanda yake iya rike a bokanai da yawa bane.

Ungwan mu dai za a iya cewa babban unguwa ne saboda akwai mutane da yawa amma unguwan mu ba wai unguwa da ya developing bane bai da innovation da yawa. Har yanzu dai akwai rural people ne wa'inda basu san abubuwan zamanin ba su suka fi yawa a unguwar ma.

Gaskiya bana duba kalanda kullum, sai dai idan akwai abin da nake so in yi, kuma ban san lokacin da ya kamata in yi ba shine zan duba kalanda. Amma ba kullum nake duba kalanda ba ne, sai dai iya kan kama da akai. Wani na so in duba wane rana ne wani abu zai faɗo hakali.

Ai lok yawan lokutan da nake amfani da ai ba za ma yi babba, nim ma da za a yi lissafa ba. Sanda in dai ban da wani aiki ko ina gida, kullum ko da yaushe ina amfani da waya na ban ba. Ba za ma yi lissafa, zai ma ya ce kai wasu dari da wani ina amfani da waya.

Eh, ni ba ma taba siyan lema na kai nawo. Sai dai na gida wasu karandai, idan anawa zan fita na je wani waje sai na rike lema. Amma na tunani ma zan fara siya saboda kawai dinga cutar da musinyar duk yanzu.

A gaskiya bana rubuta wa tun da wannan fannin banawa bane. Bana rubutu kuɗin da ake kashe wa a wajen aiki. Ni kawai yana koyar da ɗalibai ne aiki na kenan.

Gaskiya wanda suke ƙaƙƙafa mu baya suna da yawa. Misali ga mamanmu ga babanmu, ga kuma wanda muke taridaita su suke ƙarfafa mu baya, su suke taimaka a nake yawu bana, su suke motivating dina.

Ni banma san menene matashin wuya ba amma kila zan iyi ganeshi in na gan hoton amma gaskiya bana amfani da shi matashin wuya. Gaskiya ba abu ne ma wanda na san shi sosai ba da zan tuna ko ina amfani da shi ko bana amfani da shi.

Ni bana iya yin juyewa boko na mu iyali saboda atishawa nake yi ko na dukan cin shima. Kuma idan na zo ci ma gaskiya sai na dinga shan ruwa da yawa. Ni bana iya ba ma iya juyawa ko kan danka da bai iya juyawa ba.

Gaskiya launi dena fiso shine green shine wanda kalan da ake kiranshi kore. Shi na fiso a ko wanda kala. Ko kayan tsawa na fison kalan. Ko brush mana goge baki na fison. Ko kome na rayuwa na fiso wannan kalan ya min ni kawai.

Gaskiya wajen da na fi son ziyarta shine wurare kamar, kamar masallatai kuma wadanda ke son ka ziyarta shine asibiti gaskiya saboda mutum ya je ya gaida mara lafiya.

Abun da na fi so shi ne shinkafa gaskiya kan tuwo, ni ba man da ya ci ƙasan tuwo bane. Amma na kan cin tuwo, ba laifi, amma shinkafa dai shi ne na farko. Saboda shinkafa za a iya jujjuya shi a yi komai da shi ma.

Eh nakan ajiye kwafin bayannan mu gaskiya saboda idan mutum ya tashi bukatanshi ko akwai wani wajen da an ce mutum ya kawo shi sai mutum ya kai shi gaskiya nakan ajiye wa. Yana da matukar muhimmanci ma mutum ya din ga ajiyewa.

Gaskiya abun tinda nafi so shine kaman doya biredi. Eh, sobin da nafi so har da ina cin su bana gajiya da su nakan dinga cin su sosai ma.

Eh ni wanda na yarda da wani abu ne, nina yarda da cewa idan aka bani wani aikin yayi kokari da ya gama aikin da aka ba shi. Abin da ya sa komin dadewa wa dai inda bawai ina jinwa ko ina don aikin da zan yi ba. Ni kan tsaya na gama aikin da aka bani kafin in je.

Gaskiya tufafin da na fi so yanzu in a da ne na fi son sa kananan kaya English kenan. Amma yanzu dangane da lokacin da akwai wajen aiki kuma ni ma na dan fara canza wa. Na fi son in sa manyan kaya ne sune native su nafi sawa yanzu gaskiya su nafi so.

Eh mu kan yi wuta da wuta ce, an zamu doga wani wanka da sassafe, mu ka amfanar da shi. In ba wa wutan nefa kira sai mu danya amfanar da shi sai kowa ya doga wankan shi sai yayi wanka daga baya sai mu kashe.

Ai na fison kayan zaki ne, saboda kome mutumin shi, in mutum ya sha abu mai zaki shi ya dinga jin dalil shi. Amma wasu lokutan gaskiya an ce rash yawan shan abu mai zaki yana jawo cikin illa, saboda haka nakan rage wa wasu kaya.

Gaskiya abunda nake yi lokacin da nake jin damuwa, wasu karan nakan kira wanda muke tare da ita ko kuma wasu karan ma in gaya wa mutane ko in sa waƙoƙi haka dai ko in ji nisa, ko in ji wa'azi wanda to na san zai ɗan taimaka mun karamin ya dinga damuna.

Gaskiya na fi son zama a kujera saboda ni a waje na in kujera ne in gan mutum yana son ya abu zai yin sauri, amma tabarma yana saurin sa mutum bacci abinda yasa ni gaskiya bana son tabarma kenan zaman tabarma.

Ni gaskiya, ni dai a kasa ne. Na fi son zama yanda zan nanna da ƙafafuwa na kowane a kan juna. Amma in ba haka ba, gaskiya kawai yanda ake zaman da wanda mutum zai zama ya dinga kallon gaban shi.

Idanun, idanuwa na dama launinsu baƙi ne amma zan yi cewa ba wai baƙa cen-cen ba ne amma dai baki ne kamar na raguwan mutane. Duk da yake ba ƙin ba wai ya cika baƙin ba ne amma baƙi ne.

Eh nakan yi addu'a kullum gaskiya bayan sallah ko kuma wasu karan akwai apps da nake shi nakan wayana wanda akwai addu'an da ake yi da safe kuma akwai na yamma ni gaskiya nakan yi addu'a kullum ko da yaushe ma inacikin yin addu'a saboda wasu karanma sai naje nanutsu sai inga banyi addu'a.

Watan da aka haife ni shine watan na sha ɗaya. Shine wanda watan da aka kiran ta sunan November kenan. Shine watan da aka haife ni. Kuma a rana ta hudu a watan ne aka haife ni.

Gaskiya lokacin da na fi cin abincin rana shine daga karfe ɗaya tsakanin karfe ɗaya zuwa karfe uku haka da shine lokacin da na fi cin abincin rana. Duk da yake yana danganta wasu lokutan idan ana aiki ko wani abu hakan da kan samu abin ya fi hakan. Sai kuma wasu karan idan ina jin yunwa na kan cin abinci ma kafin wannan lokacin.

Gaskiya ba ma mu da wannan sabon battery, balle ma ce ma muna kunna gaskiya ba mu da shi. Amma wasu karon dai yakan amfani da shi, yakan amfani sosai abu ne mai mahimmanci dai.

Gaskiya yanda muke zubar da shara shine mukan fara tara wa a leda, an muka tara a leda har abun ya cika, sai akwai wajen za mu maye cika gidan shara ko wani fili haka ne da muke ajiwa, sai mu kai shi wajen mu ajiye shi.

Gaskiya, irin fim da na fi son in dinga kalla shi ne fim da ake faɗa a ciki, wanda ake kiranshi da sunan action ke nan, wanda za su yi amfani da takobi ko bindiga ko wasu abu haka ne a cikin fim ɗin, ko fim da suna shan wahala wajan yin wani abu ba su samu sunyi shi ba. Injin da na fi son kalla adventure ke nan.

A mu gaskiya taron mu yana danganta ne. Wasu karan mukan yi shi a duk sati, wasu karin ma a mako muke yin shi, wasu karin ma a wata. Yana danganta da in akwai abun da ya kamata a yi magana a kan shi ne in babu gaskiya ba mayi.

Eh nakan ketare ƙafafu na lokacin zama amma ba ko da yaushe ba amma wasu lokutan in na gaji da zama ko in na so in canza yanayinda nake zama sai in dan ƙetare kafafuna amma in ba haka ba nakan zama yanda mutane suke zama.

Ni gaskiya irin kyautan da na fi so baya wa shine kyautan da na san tabban zai ma mutum amfani. Irin kyautan da na san yana bukatan shi amma ba kawo yin dinka ba mutane ke duba. Kyautan da na san zai ma mutum amfani ya canza min rayuwa ko da yadda na samu sauke a wani abu.

Gaskiya, ni tun lokacin dai da na tashi daga bacci daga gado na, lokacin da aka fara aiki ko wance in na gama sallah, sallar farko na ranan, dan tun a lokacin nake fara aiki, in na yi aikin gida da sauran abubuwa dai da ni kafin in je wajen aikin ma da ake biyana.

A tun da mu malaman makaranta ne kuma ba abun ne da yake bukata gaskiya ba ma sa unifom gaskiya. Kawai dai kowa yana sa kayan da ya ga daman sawa ne, duk da yake akwai dokokin da akan wasu kaya yakin da ba a son mutum ya dinga sawa ya kawo wajen aiki.

Madubin da muke da shi a gida tunda mubu, ba wai mun saba kallon madubi wannan sosai a gidan mu gaskiya. Madubin da muke da shi a gida ba su wuce in ma yayi wannan yadda yasan ba suke biyar ba, akwai manyan guda ɗaya sai ƙananu sune ma guda uku ko guda huɗu.

Gaskiya abin da na gani shine mafi muhimmanci a kasuwanci shine yadda kuma kar mutum yaci amana. Inda kana son yin kasuwanci, in abu haka ne ka saidawa da mutane haka, kar ka dinga sa riba da yawa akan abubuwa. Shi ne dai abin da na gani mafi muhimmanci kar ka ci amanar mutane.

Eh nakan iya rera waƙa amma duk da hake ba abu ne mai kyau ba. Amma dai duk da yake waƙoƙin ma akwai su daban daban. Nakan iya rera waƙa gaskiya saboda ma daman ma na don yi haƙande.

Eh sauraron rediyo abu ne wanda aka yi shi da, amma yanzu kusan kullum an daina sauraron rediyo. Tun da akwai yanar gizo akwai sabobbin abubuwan da ake amfani da shi don jin labarai da saurabo haka kamar su Twitter da WhatsApp mutum zai iya ji ma mai yake faruwa ko ya karanta.

Eh, abin da muke amfani, yadda muke yi don kare kanmu daga s-soro shine na farko dai mukan kulle ƙofan da wuri, muɓama buɗe ƙofan haka nan. Kwana biyu ma muna amfani da mosquito net wanda ta sanadi yanshi sauro baza su iya shiga su sami wajen cizon mutum ba.

Dangantakar mu da abokanan aiki yana da matukan kyau. A yanzu dama nakan magana da su ne ko waya a cikin na basu girmansu saboda hakan dangantakar mu yana da kyau sosai.

Wajen da nake cin abinci a wajen aiki, shine wajen ofis ɗin shugaban mu. A wajen ne nake cin abincin safe. Sai dai wasu karomln sai dai in dai na je na siya abu a waje haka sai na ci shi a shago kafin in dawo wajen aiki.

Ni a gaskiya, a gaskiya ma tun da aka haife ni na tsani ban tafa siyan jarida ma da kudi na wai in karanta jarida ba. Amma na kan karantawa da naga mai bugewa del, saboda ni da hotunan na fi kalla. Ka wai dan jiya kuma game aka yi, shi ne ɗayan itamaman da yana ke kallon daidai ken.

Gaskiya a da ranar da na ƙetare da wanki kayayyaki na shine ranan Sunday, amma yanzu saboda rashin ruwa, duk sanda aka kawo ruwa lokacin na ke wanki.

Dinka sayar kayan dark ne na fi so shine wanda zan riƙi kalan su, baya wanda yayi tsada ko wanda bai da tsada. Wanda dai basu a cinye waje haka da marasu saboda maha dinga kyalli hiran su nake so.

A'a ni bana rera waka lokacin wanka saboda wancan wajen, wajen wanka ba wajen da ya dace mutum ya dinga rera waƙa ba ne. Abin da yasa bana ma yin shi ga bayan gida kenan ba abu ne mai kyau bane.

Ni fa yanda na saba da tafiya a kan, nakan iya tafiya a ƙasa ma, arma awanni guda daya ma ina tafiya a ƙasa. Ni ba wani abu bane na saba a kan, saboda ina yawan tafiya zuwa wajaje da yawa.

Gaskiya lokacin da nake hutawa a wajen aiki shine lokacin da ban da dadin koyar da su kuma ban da takardu da zan yi marking ko wani abu. Sai na don zauna ofis na dan yi bacci, duk da ke bacci baya wani bacci nake jin daɗi amma ina dan zama ina dan yi bacci dai.

Apps da na fi amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp. Shine shi ya fi daɗi kuma shi ya fi sauƙin turama mutane saƙonni fiye da wasu apps.

Eh, ni nakan miƙa jiki da safe ma sosai sosai. Saboda ni ko in na ci abinci waskan ma sai in ɗan miƙe jiki haka nake yi. Gaskiya ko, kusan ko da yaushe ina miƙe jiki.

Takardun aiki yadda nake ajiye su nakan sa su a koya abun da ake kiran klebak envelof a wajen da nakan sa su inda shiga sun ajiye su saboda in na tashi bukatan su sai zan dauke shi a wajen haka nake yi.

Ni ma ba wani dadi aƙwan shaƙatawan da nake yi ba. Kawai shaƙatawa na dama shine in zama, in zauna a gida, in ci abinci, in kawo kaya ko in mun gaishe da abokanai na ko wani abokai ko wanda na don san su.

Ai kusan kowa yana kuka lokacin yankan albasa. Ni ma ina kuka. Amma wani abu kuma ba kowane albasa ne ke sa mutum kuka ba. Amma ni ina yanka wa nakan kuka sosai sosai ma.

Abin da nakeyi da safiya, lokacin da na farka shine ko kamun inyi alola se naje masallaci don nayi sallah. Sallah ne abu na farkon da nake yi in na farka ko da yaushe. Sai dai kuma wasu lokutan nakan dan duba wayana dai in akwai abunda nake jira kafin in je.

Eh, bangogin mu za a yi ta wa ba su da kala tun da ba wai bamu riga mun sa musu kala ba ne. Amma muna tunanin sawa nan gaba. Kawai yadda ya ke, da aka ɗan sa cement ne aka yi filasta shi ke nan aka bar shi.

A'a, ba kullum na ke sanya safa ba. Sai dai kama lokacin da na fi sanya safa shine lokacin sanyi. Kuma matsalar da na ke samun ba kowane takalmi na ne ke bari in dinga sa safa ba. Yana cikin abun da yasa bana sa safa kin. Amma sa safa yana da daɗi saboda yana matse kankaren daga sanyi da kuma datti.

Abun da nake yi lokacin da ba wutan lantarki, sai na dinga danna waya na ko kuma in kunna hasken da muke shi na caji, wanda muke caji da wutan sai in kunna shi abin da muke yi kenan, ba wai akwai wani abu da ban da muke yiba.

A dangantarkarmu da makwabta yana da matuƙan kyau saboda ba ma san muna da su. Kowa yana aikan shi kuma in muka hadu da su mukan gaisa da juna. Kowa yana da abin da wanda ya taimaka wa wani ya yi a kan muke.

Abubuwan da nafi siya daga kasuwa dama shine personal abun kayan, abun da nafi siya daga kasuwa shine kayan da nake sawa, ban da shi gaske ban cika siya abu a kasuwa bane. Amma kayan sawa shine abin da nafi siya a kasuwa.

Inda ni malami, mu malaman makaranta ne. Anyi kayan aikin da muka fi amfani dasu sune littafi da alkalami da maka da, da me mazance kuma. Eh su ne dai su da sno da simplant su ne kayan aikin mu.

Eh, nakan sa wasu karon gaskiya saboda ƙwayukan da in ban sa wa nakan iya mantawa gaskiya nakan mutuwa sosai. Saboda haka nakan sa tunatarwa akan wayana ko in gayama mutane su tunatar da ni yauwa. Amma saboda wasu lokutan kuma suna da lokaci idon mutum bai samu yayi shirya lokaci sun kuɓucewa yi wa mutum kyau.

Gaskiya gudu na fankan da na fi so shine na tsakiyan. Misali yanzu in fankan da yake da abubuwan gudu guda uku ne, ni na fi son na biyun saboda shi ne bai zai yi gudu da yawa ba kuma bai zai dan gudu ba. Saboda in mutum yasa fanka gudu da ya mura yake zamu tsinka.

Yanda nake magance masu yanayi, shine na duba cewa menene ya jawo matsalar da farko kuma waye da waye ne maganin matsalar ya shafa amma inna yi hakan, inna ɗauka wani matakin, ya abin zata kasance abinda yake.

Dama a addinin mu dai ba'a son namiji ya dinga sa kaya na silki. Mata akafi sani da wannan saboda haka ni gaskiya audugan na fi so, shi ma na saba sawa.

Gaskiya kayan da na fi so na ciji da ciji shine kayan kamar chin chin, donut da cake su nafi so gaskiya akan sauran abubuwan. Duk dayake kusan komai ma da aka yi shi da flour nisan shi na ke yi.

Eh zan iya sha amma ba ruwa mai sanyin can bane. Saboda ni ban ma saba shan ruwan mai sanyi ba kuma bana ma son shi. Saboda ni inna sha shi haƙora na ne, ya dinga damu haƙora. Ni bana masan shi gaskiya, kun saba san shi ba? Sha.

Mai da nake amfani da shi wajen shafawa shine akwai mai da ake kiranshi da sunan karwat, shi nake amfani da shi. Naga shi yafi ma jikina akan sauran mai din.

Ni gaskiya sa'annuna yana da matuƙan zan iya cewa bai da sauƙi kuma bawai yana da wahala can-can ba. Akwai yadda nake sa hannu in yi zanen, abin ma ɗana saba yi kenan a ko ina haka nake yin shi. Sai da wasu ƙaran in naga dama in dan yi shi da sauƙi.

Eh nakan sa buntan shige shigen kwamfuta saboda ni wanda dai sawa da kwamfuta sosai ne. Nakan amfani da kwamfuta sosai sosai. Kawai dai matsan da aka samu yanzu dai tukunna bani da kwamfuta ne amma idan na samu da na siya shi zan cigaba.

Eh, ai shan ruwan 'ya'yan itace abu ne wanda yake da matuƙar amfani a jiki kuma yana taimakawa don gyara jiki kuma yana cirewa musamman masoyi da ke jikin shi. Saboda haka ina son shi sossai. Daban daban, kaloli daban-daban. Kaman ruwan ganyen itacen mangwaro haka, dukan su ina shansu.

A'a ni ban ci kayin a charci lokacin bacci ba, sai dai idan na gani na gani zan yi wannan abun. Amma dai ba na yi normal de a ranar bana kuma ba na yi idan gajiya ne ya zo mun.

Eh san ya hula gaskiya abu ne wanda ban saba sawa ba amma nima ina son in dinga sawa saboda yana matukar muhimmanci yana sa mutane su dinga ganin girmanka amma dai nan gaba de zan daure in dinga sawa.

Gaskiya abincin da na ke ci da safiya, yana iya danganta. Ba zan iya cewa ga abu guda da na ke ci. Wasu karan mu ci biredi, wasu karan mu ci shinkafa dai. Amma dai abincin gaskiya, kowanne ma muna iya ci da safe.

A'a, mu bamu da wifi a gidanmu saboda za mu kowa data da yake amfani da shi yana siyan ne akan wayar shi, shi yake amfani da shi. Sai dai wasu karan dai idan wani ne yana da data fiye da wasu sai kunne wasu hotspot sai kowa ya yi amfani da shi.

Eh ina amfani da sow nets wato mosquito nets kenan. Eh ina amfani da shi a gida saboda unguwar gaskiya akwai sauro, abin da ya sa muke amfani da shi kenan. Duk san da zai yi bacci zai yi don shimfiɗa, idan na saukar da shi zai yi bacci.